Eh to ya danganta ne. Akwai lokacin da sai ayi sati ba a share ɗakin ba ma. Wani lokaci kuma in ƴan tsaftan suka tashi yay, sai ashafe, a share da safe, a share da yamma, ayi ta shara. Amman kasan dai haka in dai da dan hidindumin mutum ba zai ta so nan yata shara ba. Yau akwai sauran lamura da mutum yake yi.

Umm, bana cin tafarnuwa yasin. Wallahi bana ci. Zan iya in ta rantse maku akan bana cin tafarnuwa. Akwai shawara ce? Ba, ba, ba, ba, banma san wanna abun mai kamada tafarnuwa saboda wari, warinshi baya mun. Ko be mun bane zan ci. To bana so.

Uhm, rana mafi kyawu a mako ranan Juma'a kenan. A wurin mu. Mu musulmai masu sallah yauwa. Saboda haka da wannan ansan nima zan tafi. Rana mafi kyau a cikin mako shine ranan Juma'a. Ranar shine ake yin bikin sati-sati a musulunci sai zuwa Juma'a ko bamu ɗan watsa dai aƙalla a mako rana muna ɗan watsa. Saboda haka rana ne mai kyau.

Ni mutum ne wanda nazo a guda ɗaya. Yauwa a single nike saboda haka matashi dole guda ɗaya zan yi amfani da shi. Sai dai to bari ace hana karya idan baya na ciwo wani lokaci akan sa ɗaya ya ɗan tokare baya sai ai anfani da biyu. Amma baya wuce haka. Wannan shine adadin matashin da nake amfani da shi.

Uhm, akwai wani irin dahuwa da bature ya ke ce ma half dawn. Ba a barin shi ya yi lulluf ɗin nan. Da ya yi rabi haka sai a cire. To irin dafuwan da na fi so kenan. In ya ɗan yi kaɗan, ka ɗan ragowan ƙarfin shi sai a ciro sai a sa. Yawwa to ni ma haka na ke yin abubuwan, in na dafa shi a haka ya fi min daɗi.

Ni fa a kasuwanci na kamar dan bangar siyasa haka nake, ban da wani katin kasuwanci. Dan takamaimai ma ba wani aiki guda ɗaya zan ware nace ina yin shi komi muna yi. E, rayuwa ne na ɗan bumburuto. Duk inda da akwai samu, to akwai mu. Saboda haka ba wa ni kati, katin ke nan lambar wayana. E, duk inda aka iya waze ina iya ba mu da lambar wayana zan ba ma kowa. Ban shakka ban ba kowa lambar wayana.

Shi cajin waya bai da wani takamaiman lokacin yin shi. Duk lokacin da zakaga batirin waya yayi ƙasa dole in ne mi inda zan sa chaji saboda acigaba da amfani dashi yawwa.

Uhm taimakon mutane bai da wani salo takamaimai guda ɗaya. Saboda kowa akwai ta inda yake buƙatan taimakon na shi. Yanda zaka taimakama wannan ba haka zaka taimakama wannan ba. To dole kowa in kana so ka taimaka me zaka bi ta inda yake buƙatan taimakon ne sai a taimaka.

Na iya ɗaura ƙuli kala kala. Akwai salo na dauri da muke da shi, akwai inda ake ɗaura mutum daban, inda ake ɗaura kaya daban, inda ake ɗaura dabba daban to duk dasa akwai iya ɗaura an iya ɗaure su.